Eh suna da yawa, wanda suke ƙarfafa mun baya suna da yawa. Gaskiya abokina, yan uwana da sauran su wanda suke ƙarfafa mun baya kenan. Sune suke taimakamun wajen ganin abubuwan da nake so na samu da dai sauransu.

Ka gaskiya ban cikason abincin titi ba. Dan ni mutum ne mai kunya, kuma ban so a ganni ina kan titi ina cin abinci. Kuma ni mutum ne na jama'a, jama'a dai ba su san ni. To gaskiya ban ci kasancin abincin titi ba, ban ci kaso ba. In ba ya kama dole ba ne.

A gaskiya na fi son alkalami. Fensir kan ka gaskiya na fi jin daɗin rubutu da alkalami da tawada. Shi ya fi ba ni abin da nake so. Amma fensir ɗinnan ka ga wani lokaci ma in ban da reza. Abun wahala ka ga alkalami ko da ban da reza, zan sanya da zan gyara shi a gini da sauransu da shike shi ƙara.

A'a, ai ba wanda yake son miya mai sanyi. Yawanci gaskiya, miya mai zafi dai ɗan daidai yafi daɗi. Kana cin abinci mai zafi yayi zafin nan yafi daɗi. Amma ko mai sanyin nan kan in yayi sanyi ma kai kwata-kwata ba za ka ji daɗin abincin ko ka ci daɗin miyan sosai.

Kai gaskiya lokacin da na kamu da mura, ta shin hankali. Na neman, na nemi wani, eh, inhaler, roob inhaler ne nake zuɓa nake shaƙa ta hancina sabida da in samu relief. Ɗan hancina ya toshe da sauran abubuwa mai gaskiya ko kuma in sha tom-tom ko kuma in nema shayi mai ginger ko kuma shayina wani ganyen shayi haka na shima ance yana ƙoƙari.

Eh gaskiya, in mun tara shara kamar yanzu dai ma haka mahaifiyata tace zo in ɗiba shara in je in zubar. Su kamar in datti yayi yawa tara shi muke muje mu zubar dashi a waje. To shine gaskiyar abun haka muke zubar da shara in ya cika sai muje mu zubda shi a waje a bola.

Abin da nake fara yi in na isa ofis shine zan cire jaka na, in ajiye shi a ofis ɗin, sai in ɗan karkaɗe kuran da yake desk ɗina. In mai aiki wadda take share mun ofis ɗin bata zo ba ke nan, sai in zauna, sai in ɗauki wayana wani ko kuma in fara aiki.

Kai gaskiya ina amfani da wayana sosai sosai inna ce sosai wato sosai so banda iya a duk lokacin da dai kawai indai akwai data koma ba data ina amfani da wayana gaskiya ba adadi bazan iya ce ga a lokaci so nawa nake ɗaukan waya ko nake amfani da shi ba.

Umm kai gaskiya dangantaka ta da abokanan aiki na abu dangantaka ne mai kyau wanda ya zama kamar ƴan uwantaka. So shine abun da gaskiya zan iya cewa kenan haka dangantakan yake. Shi ne yanayin kamar ƴan uwantaka ne ma ba iya abokantaka.

Eh gaskiya ka, ni ba mutum ne wanda ya fiye son salati dinnan. Ban cika so ba. So ina cika, amma dai bawai na fiye son shi ba ne. Amma dai ina ɗan ci. So gaskiya ban fiye cin salati ba. Fiye sa, ina ƙoƙari dai, ina ƙoƙa tawa.

Ina farkawa gaskiya, yawanci alwala nake yi, sai in yi sallah. Bayan nayi sallah, wani irin asuba kaman yau ina fita jogging ina buga ƙwallon ƙafa da sauransu. Shine abun da na fi yi gaskiya kenan.

Gaskiya ina raba wa sosai. Ina raba wa sosai, sosai gaskiya. Ina ƙoƙari wajen raba wa abinci na da mota. Shigar mana, shigar dottin nan ciki ka dubo yadda kake zubar wa fa. Haba kai kuma, za ka zubar da dottin nan yau ne.

Eh, gaskiya. Due to irin matsalolin kafa da kafa na yana ciwo, ban cika yin tafiya mai tsayiba bana doguwa. A gaskiya, a gaskiyar magana kenan, bana yin dogon tafiya baccika ba. Amma ni san bari wuce irin mita dubu daya ba. Ha in ya yi yawa, mita dari biyar. Ban, ban yi tafiya da ya fiya.

Eh toh gaskiya matashin da nake amfani da su basu da yawa, kaɗan kawai nake amfani da su. Amma dai to sai a hankali. Matashin da nake amfani da su kaɗai uh basu da yawa.

Mafi yawanci ina kare kaina daga sauro, ina amfani da wannan, am, gidan sauro ko kuma maganin sauro. Mafi yawanci abin da nake amfani da shi kenan ko gidan sauro ko kuma maganin sauro shine nafi amfani da shi wajen magance kaina daga sauro.

A gaskiya ina zuwa aiki lokaci dai dai yadda ya kamata. A dai lokaci kafin ma dai lokacin da su ƙasa nake zuwa aiki. Amma saboda ni mutum ne mai punctuality ina zuwa wurin aiki da wuri. Ina da saurin zuwa aiki, lokaci na yi, na buga, na tashi, na tafi aiki. Gaskiya ma.

A'a ni mutum ne mara tsoro, gaskiya ba na jin tsoro komi. Ba na tsoron komi kawai sa jiki nakeyi inyi abin da ya kamata. Amma duk tsoro kan ni mutum ne wanda baya tsoro, bana tsoron komi da komi ko ƙadan. Ni mutum ne mara tsoro, haka Allah yayi ni. Zuciya na ɓarri yake, ba na tsoron komi.

Eh mana! Ina, ina harba dutse nesa. Hannuna ina da saiti sosai. Ina harba dutse zai iya tafiya wajen mita ɗari bakwai gaskiya. Yana tafiya kusan mita ɗari bakwai. Wani lokacin ma zan iya harba wa yakan mita ɗari biyar ko ɗari ko dubu ɗaya ma. Na, hannuna na tafiya nesa sosai.

Eh ina cin abincin dare irin karfe tara, ko takwas haka gaskiya. Na duk lokacin da na dawo gida dai, a dai dai lokaci ne nake, wanna nake cin abincin dare gaskiya kenan.

Gaskiya ina koyon fasaha sabo ta dalilin, ina koyon fasaha sabo ta dalilin waya ta, ta amfani da AI da wasu abubuwa da yau da kullum da fasahan take kawo. Shine abun da nake.

Gaskiya ina ƙara sabunta abubuwan da ya kamata wajen ƙwarewa ko wajen ƙwarewa saboda in fi abokanan aikina matsayi da sauran abubuwa. Shi ne abun da nafi yi kenan, shiyasa abun da nake yi saboda in ƙara aikin kenan.

Kai gaskiya bana son guri mai hayaniya. Na fi son guri hankali a kwance amma hayaniya ai ba kyau ba dadi. Samu guri hankali na a kwance akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali shine zaman lafiya ma shi ya fi komi ay.

Eh gaskiya ina karɓan kira sosai gaskiya. Ummm ina karɓa sosai sosai. Ina samun kira, aure, mutane da abokan arziki a wajen aiki, ban zuba mafi ala. Shine abun da ke faruwa gaskiya. Ina samun kira sosai da sosai.

Eh, na fi amfani da kore gaskiya. Kuma shi na fi son amfani da kore. Ma wani lokaci na amfani da ruwan ganye ko kuma ja ko kuma gwalam kalam pencil danna ina amfani da su duka ko baƙi. Amma baƙi ma yafi min, yafi min kyau gaskiya. Na fi son baƙi.

Eh gaskiya ina aikin gida dayawa sosai, yawanci ina yi daban-daban suna dayawa ma. Wallahi aikin ayyukan gidan suna dayawa. Fati, za ki shiga school kenan? Lafiya.

Eh, ina buga rubutu da sauri gaskiya. Na fi yin rubutu da sauri lokacin da nake university. Lokacin da nake jami'a, na iya rubutu da sauri don malamannanmu ba wai handout suke bamu ba. Suna bamu su karanta dictation ne suke mana kenan. So haka muka yi muka gama digiri dinmu nafarko.

Gaskiya mafi lokaci na fi ci da cokali. Don ci da hannu nan in ba wai tuwo ba. In ba wai tuwo ba kan baran ci da hannu ba. Amma dai cokali kan gaskiya ban cika ci da cokali ba. Amma dai da hannu kan ban cika ci da hannu ba ma shi ma. Duka dai kawai.

Kai madubin da muke da su a gidanmu yafi kwaya saba'in gaskiya. Dan gidanmu zan iya cewa yawanci gilas ne, yawanci gilas ne. So kunga, ba wai yawanci dai ko ta ina a cikin gidan mu, glass ne. Ba wai ginin bulo ko kuma taɓo ba, gilas ne gaskiya.

Waiwai gaskiya na iya rera waƙa. Ni mawaƙi ne ma. Sai dai ban san ko za ku so ku ji saurari waƙa na ba amma ni mawaƙi ne gaskiya. Ina rera waƙa sosai sosai. Na yi waƙoƙi yafi ashirin gaskiya kuma na fara waƙa shekaru sha biyar da ya wuce. Dan ni sanannen mawaƙi ne sosai. Na saki waƙa mutane na bi.

Eh mafi yawanci gaskiya ina ajiye kwafin bayanun nuka na sosai. Ko na makaranta ne ko na me. Na fi ina ajiyewa gaskiya sosai sosai ina ƙoƙarin haka. Gaskiya ina ajiye kwafin bayanun nuka na sosai sosai. Dan ni ba mutum mai irin sakaci bane hakan nan zan ce.

Yadda nake yanke shawara aiki shine sai na yi tunani, sai na yi kaza a da kaza Kaga ne kawai za ka yi magana for up to like twenty seconds a hakanan kaga minimum recording time twenty seconds. Ina yi sheƙari, kaga, sai bari ka ga. Ina yanke shawara da yadda ya kamata sai na yi nazari, na yi tunani da fasaha ta da waye.

Eh gaskiya. Eh, ban ci ka yin harsashi wani lokacin bacci ba. Ban ci ka yi ba, amma dai to ban ci ka yi ba amma ina yi wani lokaci irin kamar sa'i sa'i. Ba wai always ba, but sa'i sa'i. Jifa jifa zanyi shiri to.

Kai, gaskiya yana saka gidanmu yana kai sau uku ko sau huɗu. Eh, depending on yadda abun yake kawai ya kasance. Ina tsarkakewa ta babban gate, ina tsarkakewa ta ƙarami, ina tsarkakewa na ɗaki na, ina tsarkakewa na dining guda huɗu. Ƙofofi nake bi na tsarkakesu.

Ina tsara ayyuka mafi muhimmanci, nafi bashi lokaci. Ina mostly yana yin shi dai farko farko. So in na fara yi definitely sauran dai daga baya wanda dai yafi muhimmanci shine na yi fa rai don bana ɓata lokacin. Shi ne gaskiya. Abin da na fi kiyane mostly.

Gaskiya ina yin buga ƙwallon ƙafa ne don nishaɗi. Shi nakeyi don nishaɗi. Gaskiya ƙwallon ƙafa ne. Ba abun da nake yi don nishaɗi da wuce kwallo ko kuma waƙa amma dai abin da yafi bani nishaɗi shine ƙwallon ƙafa. Ƙwallon ƙafa na fi yi kuma shi yafi bani nishaɗi. Shine gaskiyar lamarin.

Eh gaskiya ina iya tuƙin mota. Na iya mota. Ina tuƙawa sosai. Ina tuƙa motar mahaifiyata. Da shi ke babana ya rasu, to ina tuƙa motar mahaifiyata. Ina tuƙin mota gaskiya. Alhamdulillah. Na iya mota. Ina tuƙa shi sosai ma kuwa. Gaskiya ina tuƙa.

A'a, ni kam ƙoƙeƙoƙen nan ban cika magance shi ba fa gaskiya, amma dai ina magance wa wasu gaskiya. Wani mutanen ina ganin koke-koke mutane so ina zama, in yi nazari ne, sai in bullo da abin da zai ƙaurace wa maganan koke-koken saboda mutane su ji daɗi da sauraro.

Jadawalin aikin mu akwai tsare-tsare da ya kamata ake bi da sauran su dai. Kafin nan a zo kan wannan jadawalin, to akwai tsare-tsare da ya farko da ake bi kafin nan a iso wannan stage ne ko in ce wannan matakin. Akwai jadawali.

Eh gaskiya, na fi son lokacin damuna. Dalili, gaskiya in ba lokacin damunan nan ba, lokutan nan da muke na irin na hunturu ba daɗi. Don ƙura dan yi ya addabi mutum, ya shiga hancin mutum, yana yakan jawo wa mutum mura da sauran abubuwa. Shiyasa ban cika son lokutan da hunturu ba na fi son lokacin damuna. Amma shi kuma ban cika son ana masa magani ba gaskiya.

A gaskiya launin labulen mu shine kalar ruwan ƙasa, ruwan ƙasa labulen mu da kujerun mu duka da kafet ɗin mu duka ruwan ƙasa yake, launi kenan, launukan ruwan ƙasa ne yake.

A'a, ba na iya dubawa gaskiya. Ba na dubawa wani numbar waya. Ba na yi, ba na dubawa kwata-kwata. Ban taɓa ma irin ko gwada ko yin karin gwada haka na ba. Ban taɓa yi ba gaskiya. Ko da sau ɗaya ne. Ban taɓa ba gaskiya kwata-kwata.